Eh, teburin mu a wajen aiki yana da wani tsari mai kyau ta yadda duk wani wanda ko da a ce bako ne idan ya dawo sai ya yi sha'awan wannan teburin namu. Domin ya samu tsari mai kyau ta yadda idan mutane suke zama ta bisa mataki mataki. Dalilin misali a ce ni yanzu mataki na bai kai matsayin misali na wani abu nan ba, to wanda yake karkashi na kuma zai zanna a baya na ko a gefe na. Haka dai ma'aikatan mu suka tsara mana ayyukan, ah, teburin mu na wajen aiki.

Eh, yanayin share ɗakina ya danganta ne daga yanayin lokuta. Dalili shi ne, idan misali a ce a lokacin rani ne, lokacin da fure yake yawan zubarwa, domin a gidanmu akwai bishiyoyi kaman kala guda biyu. Akwai ganyen maina a gidanmu, sannan akwai ganya wanda ake ce masa kafi dokta a arewacin Najeriya. Sannan akwai ganyen rumman wanda a cikin Kur'ani Allah yake cewa "wa zaituna wa rumman". To, idan lokacin misali rani ne, waɗannan bishiyoyin suna yawan zub da, lamba, lambar a gaban, a karkashinsu. To hakan yakan sa sai mutum ya ringa share ɗakinsa ko kuma, a cikin harabar gida domin ka tsabtace wajenka. Sannan kuma idan misali a ce in lokacin damuna ne, to wannan, bishiyoyin basa zub da furen sosai. To, ya danganta daga yanayi ne. Amma a asali nakan iya ɗake sha-share ɗakina kuso biyu a rana ko kuma wataran koso uku. In cikin gida ne kuma shi kan bashi da adadi. Haka dai abun yake.

Eh, mafi yawanci mu mutanen mu sun fiye son tufafi na auduga a arewacin Najeriya. Domin da ka ga irin kayayyakin da ake ƙera mana kaman misali ace irin su shadda da muke saya mafi yawanci da auduga ake yi. Duk da cewa akan iya samun wasu suna da ɗan silik a jiki, siliki a jiki. To amma dai ni dai in dai ni ne a karan kai na, zan ce na fiye son tufafi wanda yake da auduga da yawa. Domin mafi yawanci audu-- ah tufafi wanda yake da siliki dinnan mafi yawanci mata sun fiye amfani da su. Domin shi yana da kyau a jikin mata. Idan mata suka saka yanai musu kyau. Shi auduga, mai auduga kam mafi yawancin maza su suka fi amfani da shi. To a takaice dai ni na fi amfani da tufafi mai auduga a jiki ba mai siliki ba.

Eh tabbas, lalle ni ko nake sanya hula. Domin idan da yanzu zan iya lissafo maka irin huluna da nake da shi a wajena, da sai ka yi mamaki. Sannan ita hula, hula iri iri ce. Akwai hula irin wanda ake yi ta maiduguri, sannan akwai hula wanda ake kawowa a ƙasan waje wani za a gan shi ɗan ƙarami fari. Kaman misali, idan mutum ya tafi Saudiyya yake kawowa. Sannan akwai hula wanda ake ce masa damanga a are-- a mutanen Borno haka suke ce masa. To amma ni a ciki wanda nake fisawa akwai wanda ake ce wa yi yarwa. To wannan yarwa ɗin shine wanda ake yi a maiduguri kuma mutane sun fiye yawon sa shi. Shi damanga ɗin za a gan shi ba shi da nauyi amma shi ah yarwa ɗin yana da ɗan nauyi. Ni na fiye son hula wanda yana da ɗan nauyi akan wanda ba shi da nauyi ɗin. Domin wanda bai da nauyin idan na saka a kaina zan ji kaman babu hulan a kaina. Dalilin haka ya sa na fiye son ah hula yarwa. To a takaice dai zan ce eh tabbas ina sanya hula a kaina.

Eh, kallon faɗuwar rana wannan, ah, abu ne wanda mu mafiyawanci mutanen Arewa ba su cika damuwa da shi ba. Dan irin wannan abun mafiyawancin mutanen, aah, wata kasashen waje musamman Turawa su suka damu da irin wannan abun. Mu a Arewacin Najeriya ko kuma in ce a Najeriya ma karan kanta baki ɗaya ba mu cika damuwa da wai mutum ya je ya ringa kallon faɗuwar rana ba. Amma in dai a haka ne in ka ga hotunan, ah, faɗuwar rana za ka ga abin gwanin sha'awa. In ka gani za ka ga yana da kyau sosai. Mutane suna ɗan zama su duba, su gani amma mafiyawanci Turawa ne muke gani suke yi. Za ka ga abin, abin sha'awa ne. Amma mu mutanen mu nan maganar gaskiya ba su cika damuwa da wai su kalli faɗuwar rana ba. To haka zalika ni ma dai zan ce lalle ban damu da in kalli faɗuwar rana ba.

Zan iya tunawa lokacin da nake ɗan ƙaramin yaro, kimanin misali in ce kaman shekara, ah, bakwai zuwa goma haka. Zan iya tunawa lokacin da nake ɗan ƙaramin yaro, kimanin misali in ce kaman shekara, ah, bakwai zuwa goma haka. To a wainnan lokacin za ka ga, ah, abokanai na suna da su danƙo a hannunsu wanda suke yi domin su jefi, ah, tsuntsaye. To amma Allah da ikonsa ni baiwan da Allah ya ba ni shine idan muka je wannan lokacin ni bani da wannan dankon. Su da suke da dankon za su iya, ah, jefan tsunsu ba su same shi ba. Amma Allah da ikonsa ni idan na ɗauki dutse na jefi tsunsu Allah da ikonsa sai ya ga wannan tsuntsun ya sami wa-- dutsen ya sami tsuntsun sannan tsuntsun ya faɗi har mu ɗauka. Sai mutane suna ta mamaki. To ka ga atakaice zan ce tabbas nakan iya jefa dutse nesa sosai ma kuwa.

Tabbas ita albashi wata aba ce wanda take sanyaya ran masu ɗaukan albashin. Dalili shine idan lokacin yayi za kaga kowa yana farin ciki musamman idan aka ce a ranan an biya wannan albashin. To ka ga a takaice zan ce nima dole ne in ji daɗi lokacin da aka biya ni albashi. Domin babu abun da yake faranta ran mutum kamar a ce mutum ya samu kuɗi. Kuɗi a ranan ko da a ce misali kuɗin ba naka ba ne ka ga dai wayanka ta yi ƙararrawa kaga kuɗi a ciki to za ka ga mutane kowa zai yi farin ciki. To kaga tabbas nima nakan ji abin alfahari nakan ji daɗi a raina lokacin da aka biya albashi ko kuma ranan biyan albashi.